Kunya wace rawa take takawa a tarbiyya da mu'amala a ganinka, a ganinku? Eh tabbas kunya ai, ai tana taka rawa sosai a tarbiyya sosai saboda idan mutum yana da kunya, to alamu gaskiya zai samu tarbiyya gaskiya sabida ba komi zai iya aikatawa ko da ko zai aikata mugun abu, ba zai ringa aikatawa a gaban mutane ba.

Ajiye kuɗi ko yin shagali, yaya kuke daidaita su biyun? Tabbas gaskiya ajiye kuɗi ko yin shagali abubuwa ne wanda ya kamata mutum ya daidaita su sosai. Saboda ajiye kuɗi ana ajiye kuɗi ne saboda a tanadi wani guri, wani lokaci, wani abu idan ya taso sai ayi amfani da su. Ba mutum kawai ya rinƙa yin shagali da kuɗi bane. Ba tanadi gaskiya.

Yaya kuke gane kiran damfara da saƙonnin ƙarya kuma kuke kaucewa daga gare su? Tabbas kiran damfara da sakonnin ƙarya abubuwa ne waɗanda ya kamata mutum a ce ya yi taka tsantsan da su. Saboda a wannan lokacin yanzu inda damfara sun yi yawa, su kan kira ka su yi maka ƙarya ko a banki suke daga banki ne suke kiran ka. So in hakan ya faru, to kan maka abubuwan da suka nema ka ba a basu. Sai dai ka garzaya ka tafi bankin ka ka ji da gaske ne matsalolin da suka zayyano ma.

Ɗan Kano, ƴar kasuwa, sunaye da suke ɗauke da wuri ko sana'a, ku bayyana yadda suke samuwa. Eh tabbas, a sunaye ne wanda suke samuwa kaman a ce maka ɗan Kano kaga kai ɗan garin Kano kenan, ka zo daga garin Kano an san ka a can ko kuma ɗan Kaduna ko kuma ɗan Sokoto haka idan aka ji kalman harshen ka yana bada a yaren gari Sokoto haka kana kaman ka je wani gari, so a ba'a san sunan ka ba kana baƙo to za a iya ma laƙabi da ɗan Sokoto da sauransu.

Wane abin sha kuka fi so a ranar zafi, yaya ake yin sa? Tabbas abin da na fi so na sha idan ana yin zafi, na fi so in dinga shan minerals Coca-Cola mai sanyi. Sabida in na sha shi ina samun natsuwa, ina jin kwanciyan hankali sosai. Don haka shi ya sa idan ana zafi na ke shan coke.

Kana jin tsoron ƙwari? Ƙwari kuwa akwai ƙwaririkan da ya kamata bawa ya ji tsoron su. Saboda akwai ƙwarirrika masu cutarwa, irin sun macizai su kunamu haka da sauransu. Su suna cutarwa, to dole ne mutum idan ya gan su, ya canza hanya kuma ya tsorata da su. Tabbas, gaskiya dan suna cutarwa za su yi maka illa.

Sannu sannu da hankali. Ku faɗa gani da waɗannan kalmomi na tafiya da rayuwa ba gaggawa. E tabbas sannu sannu a hankali wannan shine kalmar da akei iƙirari da ita musamman idan mutum yana gaggawa a rayuwa ko ya ƙosa ya kuɗi za a ce ya bi rayuwa a sannu sannu. Kuma zafin nema baya kawo samu idan ka yi duk abin da za ka yi ba a hankali sannu sannu bata hana zuwa sai dai kan a daɗe ba a je ba.

Waɗanne 'ya'yan itace ne suke samuwa a yankin ku? Wanne kuka fi so? Eh, 'ya'yan itacen da suke samuwa a yankin mu sune lemo da su gwaiba, yauwa da su tufa suna samuwa a yankin mu amma tabbas ni na fi son tufa sabida amfanin sa a jiki ina jin daɗin sa.

Tatsuniya a hasken wata. Ku bamu labarin wannan al'ada a yarintarku. Tabbas, a da lokacin muna yarinta idan muka zo dare yayi haka hasken wata ya fito, mukan zo mu zauna. Yayyin mu suyi ta bamu tatsuniyoyi muna samun nishadi. Gaskiya wannan yarintar ba za mu manta da shi ba.

Kana cije farce? Eh ƙwarai kuwa ina cije farce saboda ni mutum ne wanda ba na son barin farce a hannuna. Wani lokutan ina amfani da reza in cire farce, wani lokutan kuma nakan yi amfani da haƙori idan ban samu reza a kusa ba, domin na cire na huta. Dan farce yana damuna.

Wacce hannu kake amfani da ita? Eh ina amfani da hannun dama dan ni badame ne, dukkan abinda nakeyi da hannun dama ne, koda aiki ma inayin aiki ne da hannun dama kuma sannan in rubutu ne ma ina rubutu ne da hannun dama. Ni badame ne sosai amma kuma hakan bai hanani amfani da hagu ba.

Ka gaida gida, a gaida su duka, ku faɗa game da al'adar aikata gaisuwa ga waɗanda ba su nan. Ei tabbas wannan saƙo ne wanda idan mutum ya taho ko zai tafi gida ya tashi za a ce ya gaida gida. Wannan yana nufin ya miƙa gaisuwar sa ga iyalai ko ƴan uwa da abokan arziki. Wannan al'ada ce wacce muke amfani da ita a Hausance.

Waƙoƙin sa yara barci da na rarrashin su ku faɗa wanda ku ka sani. Tabbas waƙoƙin sa yara barci da kuma na rarrashin su mu na amfani da "Kamo shi nan, kamo shi nan, kamo shi nan, kamo shi nan" irin ana wa yaro wasa haka yana wasa yana dariya har ya yi barci sosai. Da akwai kuma wasu waƙoƙin da ake amfani da su da yawa gaskiya.

Wacce rawa achaba ko keke napep suke takawa ayyukanku na yau da kullum? Tabbas masu achaba da masu keke napep suna taka rawa sosai a yankunanmu, saboda idan mutum zai tafi gurin aiki ko zai je siyayya ko zai tafi unguwa haka, idan yana sauri zai hau achaba in kuma zai tafi ne ahankalce a hankali zakaga ya hau napep.

Idan za ku iya zance da kanku na shekaru goma masu zuwa, me za ka tambaya? Tabbas idan zan iya zance da ni na shekaru goma masu zuwa, abin da zan iya tambaya shine, ina neman inyi kuɗi. Ina so nayi kuɗi nan da shekaru goma masu zuwa ya kasance na ma daɗe ma da yin kuɗi a lokutan. Kuma na yi aure, na haifa yara.

Menene kayan ci- ci-ci da kake fi so? Kayan ciye-ciyen da na fi so, tabbas shine irin su kayan zaƙi, shine kayan ciye-ciye irin su kayan ƙwamala-ƙwamalashe. Duk ina son su sosai gaskiya kuma ina son su a.

A ganin ku menene bambancin tsakanin abincin gida da na waje? Eee tabbas abincin gida yana da albarka sosai. Aa yana fi bamban, ya sannan kuma idan kaci ana girka shine anatse, za ka ci kuma ka ƙara ƙarawa. Yana da albarka mutane da yawa za su ci. Abincin waje kuma za ka ga yana da tsada, kuma sannan wasu sa'in bai da albarka. In za ka siya hekaga ka kashe kuɗi da yawa.

Idan kun taɓa sayan wani abu mai tsada yaya kuka tara kuɗinsa? Tabbas abin da na tara na siya ne tsada, shine mashin. Kuma yanda na tara kuɗinsa shine adashi na shiga idan naje aiki ina bayarwa kaɗan kaɗan kaɗan. Da nazo na kwasa aka hada mun na karshe da na farko shine na hada kuɗin na siya mashin.

Nawa ruwa kake sha kullum? Eh, ina shan ruwa a kullum. Aƙalla ba ƙasara ba. Ina shan lita huɗu na ruwa a kullum. Sabida an ce in dinga shan ruwa. Ni ba ma'aboci san shan ruwa bane amma bisa dalili da hujjoji na shan ruwa yana da kyau a lafiyana shiyasa nake shan kusan lita huɗu a kullum.

Yaya dariya take bayyana a rubutu da zancen Hausa? Ku faɗa gami da kalmomi da alamomin ta. Eh, idan kana rubutu, idan za ka yi dariya aka a yaren Hausa, za ka ga matun ya rubuta harafin ha da a, za ka aha ƙara maimaita su hahaha. Kalmance kenan shine inda dariya take bayyana.

Laƙabi, yaya yake samo wa tsakaninku? Ku bamu labarin wani laƙabi da kuka sani. Eh, mu a yaranta idan muka taso lokaci mukan ma juna laƙabi da sunan banza haka misali, so akan kira mutum haka kawai a sa mai sunan mawaki ko sunan wani ɗan ƙwallo to muna ma wannan laƙa muna amfani da su. Idan mutum ya iya ƙwallo za mu sa masa sunan ɗan ƙwallo mu ma masa wannan lakabi.

Wane kayan marmari ka fi so? Tabbas kayan marmarin da na fi so shine tufa, saboda ina son tufa sosai. In ga na ci tufa, dan yana kara min lafiya a jiki da kuzari. Don aka shiyasa duk lokacin da dare yayi kafin in shiga gida sai na siyo tufa na je na ci.

Yadda dattijo yake nuna fushi cikin mutunci ba tare da ihu ba. Ku faɗa game da wannan dabara. Eh, dattijo yana nuna fushi cikin mutunci ba tare da nuna fushi ba. Zai ga, zan je yi ɗan tsawatar ma. Kai ka bari ka za ka ba a, basa irin zagi kamar yanda mu mutanen yanzu muke yi. A yi ashar, a yi fushi, a dinga tsine wa yaro. Ba sa yin haka dattawan da gaskiya. Sai dai a ce kai kul kul a ɗan buɗe ma wayo a ce za a buge ka ko kuma a janyo ka cikin siyasa.

Wane malami ka fi so? Eh tabbas, malamin da na fi so shine malamin da ya koyar da mu lissafi a makaranta, "mathematics", saboda shi ya sa na samu natsuwa har na samu ilimin daidai gwargwado na mathematics. Don yana nuna min cewa maths bai da wahala amma kuma su ɗalibai suna ɗaukansa abu ne mai wahala. Shi ya sa nake son Malam Hamza. Shi ya koya mun lissafi.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Kwarai kuwa ina riƙe lema lokacin ruwa. Saboda ni mutum ne wanda ba na son ruwa ya duke ni. Dan in ruwa ya taɓa ni ina yin mura sosai gaskiya. Kuma zazzabi yakan kama ni ma. Shi ya sa nake sa, nake ɗaukan lema lokacin ruwa. Ba na yadda na fita ba tare da lema ba.

Aikin ofis ko sana'ar kai, wanne yafi a ganin ku? Me yasa? Eh tabbas, shi aikin ofis cika ido yake da shi amma sana'ar kai gaskiya ya fi, eh saboda shi sana'ar kai ana samun kuɗi fiye da albashi idan babban sana'a ka ke. Shi kuma aikin ofis iya albashin ka iya abun da za ka samu kenan idan dai ba cuta za ka yi ba.

Wane buri kuke bi a halin yanzu? Eh, tabbas burin da nake da shi a hannun yanzu shine Ubangiji Allah ya min rufin asiri da zan kula da yarana, na basu tarbiyya na gari, na kai su makaranta su sami ilimi kuma na iya kula da ɗawainiyarsu na kuma kula da iyayena. A Allah abin da nake da shi kenan.

Yaya dangantakarku da shugaba aiki? Eh, dangantakarmu da shugaban aiki gaskiya dangantaka ce ta fahimtar juna sosai. Saboda na fahimce shi sosai, ya fahimce ni kuma dukkan abin da shugaba ya sa ni a wajen aiki nakan yi ƙoƙari naga na yishi. Bana saɓa doka kuma nakan yi ƙoƙari na kiyaye ƙa'idoji. Ya sa dangantakar mu ta kasance ta fahimtar juna ce da mutuntawa.

Ku faɗa yadda ranar hutunku ko ƙarshen makonku yake wucewa. Eh tabbas ranar hutu musamman ma ƙarshen mako, ƙarshen mako na ina zuwa na je na buga ƙwallo, a bana ina samu kuma wani lokuta a gida na yi wanki na yi guga a duk ƙarshen mako sabida lokutan da nake da shi bana aiki.

Shin kun taɓa hawan jirgin ƙasa ko kuna so ku faɗa gami da shi? Eh, na taɓa ɗanin jirgin ƙasa amma ba wai na hau ba ne. Eh wai na je wani guri. Na taɓa zuwa a yaranta, ni ɗanin jirgin ƙasa ya zo wucewa muka hau muka ɗana.

Wani abinci kuka fara koyan dafawa yaya kuka koya? Abincin dana fara koyan dafawa shine indomie. Dalilina lokacin ina gida, a bana, bana dafa kome, sai dai iyaye na su dafa su bani. To amma lokacin da na samu makarantar jami'a, na yi nesa da gida, to sai da na samu abokai na suka koya mun yadda ake dafa indomie. A ranan na fara dafa indomie.

Lokacin alkawari da jinkirin taro, me kuke gani game da wannan al'adar? Eh, gaskiya wannan al'ada ce wacce ta rage ta zama namu. Idan aka yi alkawari, zaka ga mutane sai sun jirkinta ba sa zuwa da wuri. Musamman ma mu ƴan Najeriya, ya zama jinin jikin mu bama son zuwa halartan taro da wuri.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Lokacin da nake wanke kayayyaki shine duk ran Asabar, sabida lokacin ina gida. A'a ban fita wajen aiki ba. Ali na lokacin nake da lokacin yin wanki da wanke wanke da wanke kayayyaki na sabida lokacin ban je wajen aiki ba.

Menene abin sha da ka fi so? Abin shan da na fi so shine kunun aya. Dalili kuwa shi na gargajiya ne, bana ganin shansa ya zai min illa. Wasu abokaina su kan sha kayan mineral soft drinks wanda suke sa cututtuka da basir da sauransu. Amma ni kuma kunun aya sai dai ya kara lafiya.

Karin magana gishirin magana ne. Ku bayyana ma'anar wannan zancen a ganin ku. Eh, karin magana gishirin magana ne, sabida karin magana ita, ita tana eh idan ka yi ta, abin da yasa ake ce mata gishirin magana ne, tana ƙara daɗin zance gaskiya. Idan ka yi karin magana a lokacin ake gane ka fahinci yare sosai.

Wacce irin waƙa kuka fi so yaya ta shiga rayuwar ku? Waƙar da na fi so ita ce waƙar Hausa, saboda ni mutun ne, ma'aboci son kallon fina-finan Hausa shi ya sa waƙar Hausa ta shiga rayuwata kuma ina son sa sosai. Ina sauraron mawaƙa sosai.

Ku faɗa wani darasi game da kuɗi da wahala ta koya muku. A gaskiya abin da na koya a kan kuɗi, kuɗi yana da wahalan samu sosai. Sai ya sa idan na je na samo kuɗi, nake tattalin su sosai. Sabida aikin da nake aiki ne na diga. Idan na je nai tone-tone sai a biya ni kuɗi.

Yaya ake bikin ranar haihuwa a tsakaninku? Eh mu yanda muke bikin ranar haihuwa shine idan ranar zagayowar haihuwarka ta yi, na kan tara abokai da ƴan uwa da abokan arziƙi da na wajen aiki a zo ka dafa abinci a zo a ci, a yi maka addu'o'i. Aa yanda nike, murnan bikin ranar haihuwa na kenan.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Eh, ina rubuta rahoto sau ɗaya ne a duk wata. Saboda duk wata mu kan zauna mu tattauna yadda kasuwanci take tafiya. Cewa a lokacin da nake rubuta rahoto ke nan, sai mu tattauna muga riban da muka samu, da matsalolin da aka samu, idan faɗuwa ma aka samu sai mu, mu bi a duba a yi nazari a kai.

Mene ne mafi mahimmanci a kasuwanci? Gaskiya, abin mafi mahimmanci a kasuwanci shine a kula da kostomomi, waɗanda suke zuwa abokan cinikayya kenan. Don a samu riba, kada a bari su koma wasu guri su je su dinga siyayya. To shi yana da mahimmanci sosai a kula da kostomomi, abokan cinikayya.

Ko a ƙarshen magana za ka, za ka zo ko? Ku bayyana yadda take neman tabbatarwa. Eh idan mutum ya ce ka tambayi mutum zai zo ko, kana tambayansa ke nan idan zai zo. Idan zai zo zai ce eh zan zo, to ka ga kana tabbacin cewa zai zo ke nan.

Haƙuri a rayuwa yau da kullum me yasa ake ɗaukarsa magani? Ku faɗa ra'ayinku da gogewar ku. Eh, haƙuri a Hausa shine ana ɗau kansa magani ne saboda akwai karin magana ma da Hausawa ke cewa "mai haƙuri zai dafa dutse" saboda idan kana haƙuri in sha Allahu wata rana za ka kai ga ci, za a samu nasara. Shi yasa haƙuri yake zama magani.

Daga manyan motocin da, da zuwa sababbin motoci, yaya tafiya tafiyan birni suka canza? Eh tabbas motoci da da na yanzu, yanzu gaskiya saboda ana yin hanyoyi manya manya kuma sannan motocin zamani sun fi na da gudu sosai. To shiyasa gurin tafiya ba a ɓata lokaci yanzu. Akan je akan lokaci kuma a dawo akan lokaci. A'a.

Ku bamu labarin rana ta yau da kullum a ayyukanku, ko abin da kuke yi kowace rana. Eh, a aiyukana kullum idan na tashi da safe, aa nakan yi wanka, na wanke baki na zo na shirya na tafi wajen aiki. Idan na tafi wajen aiki, za mu je break da azahar idan karfe biyu kenan za mu ci abinci kuma mu yi sallah. Sannan mu koma mu cigaba da aiki zuwa karfe huɗu a tashi mu dawo gida. Idan ka dawo gida za ka yi wanka ka ci abinci ka huta. In ma bacci ya yi sai ka yi.

Ku kwatanta wani babban biki da kuka halarta kwanan nan daga farko har ƙarshe. Gaskiya bikin da na halarta babba ne, bikin wani aminina ana ce masa Tukur. To mun ziyarci bikin, an ci, an sha, an jima, ana sha'ani abokai kuwa an kashe kuɗi sosai a bikin don an gayyace mutane sosai, manyan mutane a kasar nan sosai. Shiyasa bikin ya zama babban biki wanda na halarta.

Kana fatan samun cinyewa? Eh ƙwarai kuwa ina fatan samun cinyewa, saboda dukkan mutum mai hankali kuma mai nazari a ko da yaushe yana fatan samun ya gaya cinye. Dukkan abin da zai ya gaya ya samu nasarori a cikin sa. Shiyasa a ko yaushe nake fatan samun cinyewa.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abun da nake yi da farko lokacin da na isa ofis, idan na je ofis da safe, ina fara duba ayyukoki. Bayan na samu rasuwa sai in duba ayyukokin da na bari jiya ban ƙarasa ba, to su nake fara ƙarasa kafin na shiga ayyukan da zan yi a yau.

Kilishi, ku faɗa game da wannan busasshen nama mai yaji da wuraren da aka fi saninsa. E gaskiya Kilishi, a nama ne wanda al'adar Hausa musaman in ka zo Arewacin mu na Najeriya ake amfani da shi sosai. Sabida wannan Kilishi an fi sanin sa nama ne na al'ada na malam Bahaushe wanda ake yin sa an sa shi a sa ƙuliƙuli, a shanya shi ya bushe sannan a sa shi a wuta a ci.

Yaya kuke tafiyar da data na wayar ku daga farkon wata zuwa ƙarshen sa? Eh, yanda nake tafiyar da data na waya da duk ƙarshen wata nakan yi subscription wanda zan yi amfani da shi har wani watan ya za gayo. Ina lallabasa na yi amfani da shi har ƙarshen wata.

Kula da fata a lokacin hunturu, wace al'ada kuke da ita? Eh, tabbas. Lokacin hunturu, a'a ina sa kayayyaki na rufe jikina sosai, in sa safa kuma sannan na sa takalmi. A'a, sau ciki saboda ƙafana ya samu kariya daga iska ko sanyi wanda zai iya zaman ma fata na samun matsala sannan ina shafa mai mai kyau wanda zai kama jikina.

Ku kwatanta ranar kasuwa a unguwarku. Mu kasuwar unguwar mu ranar Litinin take ci, don haka ranar Litinin muke shiryawa domin mu je mu samo kayayyakin amfani a saukin farashi. Dan idan ba a je ranar kasuwa ba akan samo su da tsada. Shi ya sa ranar Litinin ne ranar kasuwar unguwar mu.

Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi shine wasan ƙwallon ƙafa, saboda ni mutum ne mai son motsa jiki. Sannan ina son buga ƙwallon ƙafa ko bazan buga ba, na kan so ina son na je na kalla ƙwallon ƙafa. Saboda ƙwallon ƙafa ya taka rawa sosai a jikina sosai. Ina son ƙwallon ƙafa fiye da tunani.

Wane irin waya kake amfani da shi? Eh, wayar da nake amfani da shi, ina amfani da waya ne Android kamfanin Tecno Pop Eight. Shi nake amfani dashi yanzu, babbar waya kenan, wacce nake amfani da ita domin yin browsing, da ɗaukan hotuna, da kallon fina-finai.

Kashe kuɗi a manyan bukukuwa ya dace ko ya wuce ƙima? Me kuke ganin? Eh kashe kuɗi a manyan bukukuwa, da ma ai manyan bukukuwa na masu hali ne. To masu hali kuma sukan so ne su nuna bambancinsu da talaka. Shiyasa idan bikinsu ya zo zakaga dakwai bambanci sosai. Dan suna ɗebo abun ne da fadi, yanayin kuɗinsu, yanayin yadda suke yin bukukuwansu.

Kana fi son kofi ko shayi? Tabbas ni na fi son shayi. Ba na son kofi sosai saboda ni na fi so ina ni mutum ne mai son zaki ina son in sha shayi da ruwan bita da madara. Na fi jin daɗin sa akan kofi. Ni ba na cika son kofi.

Me yasa yafi kyau a tambayi likita ko ma'aikacin magani maimakon siyan magani kai tsaye? A, yana da kyau a tambaye likita ko ma'aikacin magani sabida su su, su iliminsu ne wannan. Ya kamata a tambaye su, su suke gano cututtukan da mutum yake dauke da shi. Sannan su baka magani daidai da cututtukan da ke damun ka. Kada ka zo kana shan magani kai tsaye, kaje kana cuta dabam magani dabam. Hakan yakan jawo matsala har a rasa rayuwa.

Sau nawa kake kallon madubi? A'a, ina kallon madubi so uku ne a kullum. Da safe idan na tashi daga bacci, nakan kalla yanayin fuska na, na gani da canji ko babu. Wani lokaci idan zaka iya tashi ka ga wani abu sabo ya bayyana a fuskanka, ko fuskanka ya kumbura ko idanuwanka wani abu ya sauya, sai kuma da rana sai kuma da yammaci.

Ranar al'adu a makarantu, ku faɗa dame da wannan biki na nuna al'adu, al'adu. Gaskiya, biki ne wanda sosai yana da mahimmanci sabida wasu basa sanin al'adunsu, to tun a makaranta ake koya masu yadda al'adu suke tafiya. To idan aka manta haka wani ma zai manta al'adansa.

Idan anyi ruwa mai yawa me yake faruwa a anguwar ku? Eh idan anyi ruwa mai yawa a anguwar mu gaskiya abinda yake faruwa shine gari yakan yi sanyi kuma yayi dadi sosai. Ah gaskiya yanayin yana bada citta, sabida in anyi ruwa zaka ji garin ni'ima ya sauka.

Farkon wata da ƙarshen wata, yaya bambancinsu yake a unguwarku? Farkon wata da ƙarshen wata suna da bambanci a unguwarmu sosai, saboda duk ƙarshen wata idan an yi albashi za ka ga ana walwala, kowa yana kashe kuɗi, yana yin hidimomin magabansa. Eh, in an yi albashi ke nan, so yana da mahimmanci akan idan ba a yi albashi ba.

Kana iya gabatar da rahoto? Kwarai kuwa ina iya gabatar da rahoto saboda ni a zahiri ma, aa na so na yi aikin jarida ne ko aikin gidan talabijin sabida gabatar da rahoton ni sosai. Ni mutum ne wanda yake son ayyukan gabatar da saƙonni ko kuma na jagoranci al'umma.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Eh ina koyon fasaha sabo ne wurin gudanar da bincike, sabida duk wani abu da yazo sabo nakan tsaya nayi bincike. Ina bincike akan su sabida ni ma na kara ilimi na zamanantar da aiki na nima, shi yasa nake bincike a yanar gizo don ganin sababbin fasahohi don ni ma na kara ilimi.

Idan an ba ku mako guda kyauta don yawon garinku ko ƙasarku, ina za ku je, me za ku yi? Eh, idan an ba ni mako guda don in je in yawan, ta yawon buɗe ido, gaskiya inda zan je shine zan je ziyara. Zan yi tafiya in je garinmu, in je ƙauye, in je in na gaida 'yan uwa da abokan arziki, saboda ziyara yana da matukar kyau.

Ku faɗa gogewar ku game da rawa a biki ko shagali. Eh tabbas ni mutum ne ma'aboci amsa gayyatar kirar biki ko shagali. Duk inda aka gayyace ni nakan yi ƙoƙari na amsa gayyatar domin naje. Kudan na goge a haka idan naje biki. Na san ma yanda abubuwa suke gudana.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi shine Dudu Osun, sabida yana da kumfa kuma yana da daɗin wanka. Dalilin da yasa nake amfani da shi kenan kuma yana da futar da jiki sosai ga kuma daɗin ƙanshi. Ina son Dudu Osun sosai kuma ina amfani da shi ba ni kaɗai ba hadda iyalaina.

Yaya kuke tsare tsari kanku don kada ku ɓata lokaci a waya? Eh, yadda nake tsare kaina saboda kada in ɓata lokaci a waya shine nakan yi ƙoƙari ya na taƙaita a bayanai kadan in tsawaita su ta yanda ba zan ɓata lokaci ba kuma ba zan cinye kati a wayana ba.

Noma a lokacin damina, ku bamu labarin aikin gona a yankin ku. Tabbas idan damina ta zo a yankin mu gaba daya, kowa hankalin sa yana karkata ne domin ya je yayi noma. Don mafi akasari a yankin mu manoma noma muke yi. Za mu noma abun da za mu ci har da abubuwan da za mu siyar ma, sabida babban sana'ar mu a yankin mu shine noma.

Yaya kuke rage kuɗin abinci ba tare da rage ɗanɗano ba? Eh, ana ragewa ne kaɗan ba tare da an rage da yawa ba. Don ko idan aka rage da yawa, abincin ba ya yin ɗanɗano. To, mukan rage kuɗin kaɗan ne domin abincin ya daidaita ya yi ɗanɗano.

Mana. Haka ne mana. Zo mana ku bayyana yadda wannan kalmar take ƙarfafa, ƙarfafa magana. Eh wannan kalmar tana ƙarfafa magana ne wurin tabbatar da yanda magana take fita. Tabbas, idan kana so ka tabbatar ma mutum yadda abu yake.

A Hausa rana tana fito amma wata ya fito. Ku faɗa game da jinsin sunaye da abin da yake burge ku a ciki. Eh tabbas, idan Hausa, idan a Hausance rana yana fitowa sannan kuma wata ma yana fitowa amma kuma a rana yakan faɗi sannan wata ya fito wani lokutan.

Kana zuwa gidan fim? Kwarai kuwa ina zuwa gidan fim, saboda ni ma'aboci kallon fina-finai ne sosai. Ina samun nishaɗi wurin kallon fina-finai, shi yasa nake zuwa gidan fim. Idan ban je ba bana jin daɗi. A'a, ina son in je kallon fim a gidan fim, saboda in samu nishaɗi da kuma kwanciyar hankali.

Wai kalmar jin labari daga wani, ku bayyana yadda ake amfani da ita ba da labari. Kalman haka ne tabbas kalmar jin labari daga wani yana da in zaka bada labari zaka ce wai wane yace ko kaga an san ba wai daga kai ba ne ka ji ne daga bakin wani.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Eh, ina karɓar kira a aiki. Aƙalla ba a kasara ba a kullum yakan kai sau goma, saboda akan kira ni a bani umarni daga masu gidana su ce min kaza in zo in yi kaza ko kuma ga kaza kaza.

Wacce kyakkyawar ɗabi'a kuke fatan ta zama ruwan dare tsakanin mutane? Gaskiya kyakkyawar, sare ɗabi'ar da muke so ta zama ruwan dare tsakanin mutane ita ce gaskiya da riƙon amana. Sabida yayi wahala yanzun gaskiya da kuma riƙon amana a cikin mutane. Sai ka ga wanda ka aminta da shi, ka yarda da shi, shi ke zuwa ya ci dunduniyarka kuma ya ci amananka.

Me yasa shinkafa da miya suka zama al'ada a ranaku, musamman a gidaje da yawa, yaya yake a gidanku? Eh, gaskiya shinkafa ya zama wani abu ne wanda a yarinta ma an fi jin daɗinsa. A abinci ana yawan jin daɗin cin shinkafa saboda mutane da yawa a yarinta sun tsane tuwo, kuma shinkafan ya fi sauƙi kuma da daɗi.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Gaskiya a gado nake kwana, sabida nitin kafin in aure ma eh na fi jin daɗin kwanciyar gado har kuma da na zo nayi aure, na cigaba da kwanciya a gado saboda in na kwana a ƙasa ma bana jin daɗin bacci, wani lokutan ma nakan tashi jikina yana ciwo.

Wane irin kayan ɗaki kafi so? Eh, kayan ɗakin da na fi so a kala dai gaskiya nafi son farare. Saboda ni mutum ne mai tsafta kuma da son farin abu, duk abun da yake fari ne yana burge ni, yana bani sha'awa kuma duk yawanci kayan ɗaki na duk farare ne. Don haka nafi son farin kayan kayan ɗaki.

Wane wuri a garinku kuke alfahari da nuna wa baƙo? Gaskiya garinmu Kaduna birni ne, so kuma sannan ko ina a garinmu yana da ban sha'awa. Amma a garinmu muna da guraren buɗe ido sosai. Muna da su ShopRite, muna da Murtala Square, muna da Gamji Gate, gasunan gurare kulob kulob da dama, gurin hutawa da su swimming pool. Gurin yawon buɗe ido sosai.

Kana son ɗaukar hotuna? Kwarai kuwa ina son ɗaukar hotuna, saboda ni mutum ne ma'aboci san ɗaukan hotuna sosai. Duk inda na je na kan ɗauki hotuna, ko idan na je bakon guri na kan ɗauki hotuna. Balle ma idan na je na ga guri yana da kyau, yana da background mai kyau, na kan ɗauki hotuna a gurin. Tabbas ina son ɗaukan hotuna kuma ina ɗaukan hotuna sosai.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Kwarai kuwa ina zuwa aiki lokaci daidai, dan ni mutum ne mai son zuwa aiki akan lokaci. Ina daraja aikina sosai fiye da yanda mutane suke zato. Saboda kafin in samu aikin na wahala, kuma aiki ne wanda sai Allah ne ya baka. Don aiki yana wahala a kasar mu. Dolon in rike aikina da karfi da daraja.

Me kuke ajiye kuɗi don shi a yanzu? Ku ke son fara ajiya don shi? Eh, gaskiya ni yanzu abun da nake so na aje kuɗi a yanzun don shi shine ina so na sai mota, abin hawa, mota na dinga yawo. Ina da mashin ne amma ina so in sai mota yanzu.

Amana da cika alkawari yaya suke da muhimmanci a tsakanin ku? Eh gaskiya amana da rikon alkawari suna da matuƙar muhimmanci a tsakanin mutane. Amma kuma yayi wahala sosai yanzu. Saboda yanzu ka samu wanda zai rike ma amana kuma ya cika ma alkawari yana da wahala sosai. Saboda duk wanda ka ɗauko yanzu sai ya ci amanarka.

Masa ko waina, ku faɗa yadda ake yin ta da abin da ake ci da ita. E, masa ko waina duk ana cin shi. Wasu ana yin shi a ci shi da miya, wasu kuma ana cin shi da siga. Tabbas, abinci ne wanda a, a yake da tarihi sosai. Abinci ne na al'adu musamman idan ka je garin Bauchi.

Kana yin barcin rana? A'a, bana yin barcin rana gaskiya, sabida in dai ka ga ina barcin rana sai dai in bani da lafiya. Amma ni da aiki, da wurin aiki ma nake tafiya da rana. Bani da lokacin zama ma a gida. Balle ne barcin rana. Ni ina zuwa wajen aiki, bacina da daddare nake yin barci, lokaci da rana ina wajen aiki.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara tsabar kuɗi dan ni ina da asusu da nake a aje kuɗaɗe idan zan yi hidindumu a gaba. To ina tara kudadena a cikin asusu domin gudanar da abubuwan da zan yi nan gaba. Idan ban tara tsabar kuɗi ba, to babu yanda za a yi na aje kuɗi shiyasa nike tara kuɗi na a asusu.

Ku bamu labarin zuwa rafi, dam ko wurin shaƙatawa na ruwa. Tabbas, lokacin muna yara, mukan je cira fi a Ribah Kaduna domin wanka na rashin ji, to amma a gida akan hana mu to yaran ta ne dai anan muka je muka koyi ruwa muka iya iyo sosai sabida muna zuwa shi a duk ƙarshen mako.

Bamu labarin lokacin dawani ya taimake ku ba tare da kun roƙa ba. Itaffas na hadu da wani bawan Allah a lokacin da na yi tafiya na tafi Habuja, ah domin in je in gudanar da aiki. Naje na rasa gurin kwana, tamanin ya ganni ya kai ni ya je ya sameni ya ce in zo mu je yanada inda zan kwana. A tsorace dai na bi shi.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici a wajen aiki ne wurin kiran dukkan mutane biyu da na san cewa rikicin ya shafe su. Na ci ta bakin kowanne daga cikinsu sannan na tantance wanene da gaskiya wanene kuma bashi da gaskiya. Sai na ba wa kowa haƙƙinsa sannan da ƙarshe na rarrashe su na ba su haƙuri.

Wane lokaci na rana kafi so? Ah, gaskiya lokacin da na fi so na rana shi ne na fison yammaci. Ah, da yamma na fi son yammaci idan yamma ta yi, to ina son wannan lokacin. In jin dadin rayuwana, sabida rana yayi sanyi, ah, gari yayi daɗi. Na fi son da yamma ce.

Idan hankalinku ya tashi, yaya kuke kula da kanku? Idan hankalina ya tashi, cewa nake inna illahi wa inna ilaihi raji'un. San nan na najenan, na samu natsuwa. Na daina magana, san nan na, na samu natsuwa. Bana tada hankali, bana tsoro ta iran hankalina ya tashi.

Idan hanyar sadarwa ta lalace a wani wuri me kuke yi? Idan hanyar sadarwa ta lalace a wani wuri, abun da nake faɗa shi shine nakan duba ne menene ya samu hanyar sadarwar. Idan wacce zan iya gyara ne, sai na gyara. In kuma wacce bazan iya gyarawa ba ne, sai na nemi wacehanyar.

Me kuke yi kafin ku kwanta barci? Me yake sa ku yi bacci mai dadi? Abin da nake yi kafin na kwanta bacci, nakan tabbatar da na gama aikace aikacena, sannan kuma sai na yi wanka sai na yi bacci mai daɗi.

Yaya dangantakar ku da abokan aiki? Tabbas, dangantaka da abokan aiki dangantaka ce ta mutunta juna da girmama juna sosai kuwa.